Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Eh to bani da wani dangantaka tsakanina da shugaban aiki, saboda ban ma san shi ba. Babu wadda na sani a wurin.

Kana jin kukan zakara da safe? A'a har yanzu makaranta nake, bana jin kukan zakara. Makarantar mu daga kiran sallah sai kuma coci.

Kana kulle ƙofa kullum ba dole ba. Ka ma kulle ƙofan an fasa an shiga balle ba ka rufe ba. Ai dole a ƙulle ƙofa koh? Ahh.

Yaushe kake fara aiki kullum? A kullum safiya? Kullum in gari ya waye da safe nake ɗaura, nake fara aikina. Tun safe nake fara aiki, zan yi da safe in huta, in yi da rana in huta, in yi na dare ma in huta.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Eh to, zuwa kasuwa ko ka je da yam, ko in je da safe ko kuma in je da yamma. Ina dai zuwa kasuwa sanda babu rana, saboda zuwa kasuwa da rana babu daɗi.

Kana bada shawara aiki? Kana nufin ina bada shawara a aiki? Okay. To ni bana ma aiki ɗaliba ce ni. So ban ma san wani labarin aiki ko ba aiki ba. Ni kawai idan labari ta zo yi nake.

Kana amfani da matashin wuya? Mai hakan ke nufi? A'a wallahi ban saniba. Ban san me hakan ke nufiba. Amma dai nasan, umm.

Menene abincin da kake ci da safiya? Eh to, shayi dai dama dole sai na sha shi amma na kan ci shayi, na kan sha shayi da biredi ko da doya ko da dai wani abun daɗi.

Ya ya kake tafiya zuwa wurare, da ƙafa ko a babur? Eh to kowanne, indai tafiyan ba mai nisa bane ina yi da ƙafa in kuma mai nisa ne a babur. Yanzu ma muna da keke nape so dik ina yin amfani da su.

Ya ka ke neman izinin hutu? To ai ni daliba ce, bana ma aiki so ban san ya ake neman izinin hutu ba. Amma in ma za ka nemi izinin hutu, gani na ke ƙila rubuta wasiƙa za ka yi ka kai ma manajan ka, manajan wurin aikin ka.

Wane irin takalma ka fi so? Eh, ni gaskiyar magana na fi son flat ba mai tudu ba, wadda zan jini ina ƙasa daram irin shi na fi so.

Wani irin kiɗa kake son ji? Ai ni ina son jin music sosai. Waƙa dai kiɗe-kiɗe masu daɗi, dana Hausa, dana Turanci dana ko ina. So ina son jin su duka.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa da safe. Ina farkawa kaman karfe takwas haka ko bakwai na safiya.

Ya kake magance damuwa a aiki? Eh to idan damuwan ya kasance mai tsanani ne, ina iya magance shi ta hanya mai tsanani. In kuma mai sauƙi ne, ina magance shi ta hanya mai sauƙi.

Nawa matashin kake amfani da su? Kaman matashi azin filo kenan, ko kuma matashin, ah, samari? Toh, ni dai ban san me ake nufi ba har yanzu.

Wani irin miya ka fi so? Eh to ni na fi son miyan ganye, kamansu, egusi. Ina son alayyahu, ina son kuka, ina kuma son zogale.

Kana sanya hula? To ai ni mace ce amma ina sanya hula sosai ma. A ko da yaushe ka akwai abu a kai na, ko ɗan kwali ko hula. A ko da yaushe ina kasancewa da abu a kai na.

Nawa kuɗin wutan lantarki aka a wata? Kuɗin wutan lantarki ban dai sani ba dan ba a gida nake da shi ba, gidan iyayena nake zama, so ban san nawane wutan lantarki ba, amma dai na san ya na da tsada.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh toshima, wannan ɗin ban gane me ake nufi ba. Manufa na wata-wata me hakan ke nufi? Ban tabbatar ba amma dai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina son kyautar, ina son bada kyautar kaya, abinci, kuɗi da kuma sauransu.

Kana son buɗe taga, taga a ɗaki sosai ma? Ai dama ɗaki ya kasance abu ne wanda ya kamata ana buɗe shi don iska ya rinƙa shiga saboda ya rage wari da kuma wasu aaa de ɗoyi.

Wane launi labulenku suke? Eh launin fari ne namu, da fari eh da kuma maroon launin kalan labulenmu kenan.

Kana cin tafarnuwa? Eh, to ina iya cin tafarnuwa amma ba danye ba da faffe. Danye ko yana dauke min numfashi, shi kuma dafaffen yana karawa miya armashi da daɗin ɗanɗano.

Kuna yin wuta da itace sosai ma? Ai muna abinci da gas, muna kuwa abinci da gawayi har ma da itace. Ai abincin kan murhu na kan itace ya fi ma daɗi. Abincin kan iya ɗan taɓu da wannan hayaƙi hayaƙin. Ai bari kawai ba a ba ma yaro mai ƙyuya.

Yaya kake son zama? Zama azin, zama na rayuwa ko zama na ka huta? Eh, na fi son zama a ƙasa. Anyi, nama fi son tsuguno, inta tsuguno.

Nawa madubi kuke da su a gida? Ina da madubi dayawa a gida, masu mugun yawa kuwa. Muna da madubi, a nake gani muna dashi kusan guda biyar.

Kana fatan samun cin yawa? Me hakan ke nufi? Ban tabbatar ba shima, me hakan ke nufi? Menene cin yawa? Wallahi ban sani ba, ban kuma gane ba.

Me kake yi lokacin da babu wutan lantarki? In yi karatu, in ci abinci, in yi dai wasu ayukan da ya kamata in yi saboda babu abin da zan yi da wuta.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da baƙi, ina amfani da blue. Da su dai na fi amfani a ko da yaushe.

Kana da sa hannu a saƙonnin ku? A'a ban da sa hannu. Ai ba babba ba ce ƙarama ce ni. Yanzu na fara karatu na, so ba na da sa hannu a ko ina.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Aiki na daban, rayuwa ta daban. Bana haɗa su, bana haɗa su a rayuwa dambe. Kamata ace kana haɗa su ba.

Wane launi idanunka suke? Eh to idanuna ta cikin fari ne amma ba fari tas ba, sai kuma shi wurin baƙin ba baƙi ne will ba hadaɗɗen brown brown a ciki. Pupil dina kenan.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh, makulli ni fa har yanzu baka gane ba. Ni daliba ce, bana aiki. So babu inda nake ma da makulli, a ko da yaushe ina yawo da shi a jikina.

Kana son zama kusa da taga, windo kenan? A'a, na dai fi son zama cikin gida, cikin ɗaki, ba kusa da taga ba.